Ya kake ajiye kuɗinka? Ina ajiye kuɗina ne ta asusun banki na ko in ajiye a inda ba a gani cikin ɗakina. Nakan ajiye kuɗi a ɗakina ko asusun banki na. Ina ajiye kuɗaɗe ne a asusun banki ko a cikin ɗakina.

Yaya kake daidaita aiki da rayuwa? Yaya kake daidaita aiki da rayuwa? Nakan so in dai-dai ta aiki da rayuwa na dai-dai kurkuku. Ina tafiyar da aikina ne yayin da ya kamata ina bin komai sannu-sannu, daidai-daidai.

Kana son wurare masu hayaniya? A'a, ba na son wurare masu hayaniya saboda hayaniya ta kan sa min ciwon kai. Na fi son in kasance a gurin da bai da hayaniya gaskiya. Ba na son in kasance a wurin da yake da hayaniya.

Gurin aikinmu ya kasance waje ne na musamman, waje ne mai kyau. Ina son wajen aikinmu, wajen aikinmu waje ne mai kyau. Ina jin taɗin aikina, aiki ne mai kyau. Wuri ne na musamman. Ina son inda nake aikina da ma'aikatanmu. Gurin aikinmu yana waje ne mai kyau.

Wane irin biredi yaf kake amfani da shi? Ina amfani da biredi sabo mai laushi. Ina son biredin da ya gasu sosai. Ban caka son biredin da ya fi soyu ba. Na fi son biredin da ya gasu sosai. Ba na son danyen biredi. Na fi son biredin da ya gasu sosai.

Eh, ina iya kunna wuta. Ina iya kunna wuta na ka yi amfani da ashana ko laita wajen kunna wuta. Ina kunna wuta ne idan zan yi girki a murhu gawayi. Ina kunna wuta can ice ko na gawayi ina iya kunna wuta.

Sau nawa kake wanke tufafi? Ina wanke tufafi ne sau ɗaya a rana. Sau ɗaya nake yin wanki a rana. Nakan wanke tufafin da nake so na saka domin na yi wanka na saka. Idan na wanke tufafi sai na yi wanka na saka. Nakan wanke tufafin da zan saka. Nakan wanke tufafi sau ɗaya ne a rana.

Kana iya hawan keke? Eh ina iya hawa keke. Ina son hawa keke musamman idan zan je wuraren aiki ko in je ziyara nakan hau keke. Ina son in hau keke. Na iya hawa keke sosai musamman idan ina hawa keke tare da abokai na, mukan yi nishaɗi mukan yi tsere.

Kana rufe baki lokacin hamma? Eh, ina rufe baki lokacin hamma saboda gudun wani abu kar yi shigan maka baki a yayinda kake hamma. Yana da kyau idan mutum zai yi hamma ya kulle baki gudun ka da wani abu ya fada mai a yayinda yake amma buɗe baki idan kana hamma ba ka rufewa bai da kyau.

Kana son abinci mai yaji? Ina cin abinci mai yaji wani lokacin, wani lokacin kuma bana son abinci mai yaji. Yana danganta ga yanayin lokacin da nake ciki. Wani lokacin bana son mai yaji, wani lokacin kuma ina son abinci mai yaji. Tabbas, eh, ina cin abinci mai yaji.

Ina kake cin abinci a wurin aiki? A wurin aiki muna da wajen cin abinci. Idan zan ci abinci, na kan koma wajen cin abinci dining in ci abinci. Akwai teburin cin abinci na musamman da muke taruwa ma'aikata mu ci abinci. Muna jin daɗin tare a wurin cin abinci.

Ya kake gina dangantakar kasuwanci? Nakan gina dangantakar kasuwanci na ta hanyar tallace-tallace. Ina, yayin ina yaɗa tallace-tallace ta hanyar kafofin sada zumunta, dakan yaɗa tallace-tallace ta posting, yin posting akai-akai don tallata kasuwanci na.

Kuna amfani da ruwan rijiya? Eh, mu kan yi amfani da ruwan rijiya musamman idan ruwan famfo ya ɗauke. Mu kan yi amfani da ruwan rijiya. Ruwan rijiya yana da kyau sosai. Ina amfani da ruwan rijiya idan na rasa ruwan famfo. Sai dai shi can, jan ruwan rijiya akwai wahala ne. Ya kasance mun kamar exercise nake yi.

Eh, na fi son yin wasan motsa jiki Ina son motsa jiki, ina son harkar wasannin gudu, ina son wasannin guje-guje sabida haka na zaɓi ƙwallon ƙafa a rayuwa ta. Ina son ina buga ƙwallon ƙafa. Wasan ƙwallon ƙafa tana da matuƙar daɗi, daka ina son wasan ƙwallon ƙafa.

Ina kake ajiye rahoton, rahoton wayar ka, ina ajiye rahoton wayana ne a notebook na wayana ko in ajiye shi a chat da nike shaf abubuwan shafukan sada zumuntar kamar WhatsApp, TikTok, Facebook, Instagram na kan ajiye abubuwana a ciki.

Sau nawa kake duba saƙonnin aiki? Nakan duba saƙonnin aiki ne sau uku. Idan na zo da safe nakan duba, idan na gama ta wannan sai na duba, na kan duba saƙonnin aiki ne sau uku. Idan na gama yafi sau uku tashi nake, don na duba saƙonnin aiki ne sau uku.

Wacce biki ki ke fi so? Na fusan bikin ɗaurin aure. Bikin ɗaurin aure yana tara jama'a sosai sabida haka na fi kusan bikin ɗaurin aure. Bikin ɗaurin aure ana tare jama'i saboda kuma nishaɗi a ciki sosai sabida haka na fi kusan bikin ɗaurin aure.

Kana iya busa tsaki? Eh, ina iya busa tsaki musamman idan rai na ya ɓaci na kan yi tsaki. Idan rai na ya ɓaci na kan yi tsaki akai-akai domin tsaki yana nuna cewa mutum ranka ya ɓaci ba ƙasan abu, shine mutum ya kan yi tsaki.

Wanne, wanne ne launin labulenku suke? Labule na sun kasance shuɗin kalo ne, saboda ina matuƙar son shuɗin kalo. Shiyasa labulaye na suka kasance shuɗin kalo. Musamman ɗakina, ɗakina shima shuɗin kalo ne. Cikin ɗakin ina son shuɗin kalo.

Sau nawa kake share ƙura? Nakan share ƙura ne kullum sau ɗaya a rana. Saboda ƙura bata cika yawan taruwa ba kamar datti ba. Nakan share ƙura ne na goge sau ɗaya a rana wani lokacin nakan share sau biyu.

Yaya unguwarku take? Unguwar mu tana nan cikin lafiya. Unguwar mu tsaftataccen unguwa ne, layi ne na bai da hayaniya. Unguwar mu unguwa ce mai kyau GRA da babu hayaniya. Muna da unguwa mai kyau da babu cunkoso a cikinta.

Kana kwana a gado ko a ƙasa? Kwana a ƙasa yana samun ciwon jiki saboda haka na fi son kwana a gado. A zahiri na fi kwana a gado ban taba kwanciya a ƙasa ba. Kwanciya a ƙasa yana sani min ciwon jiki shiyasa bana kwanciya a ƙasa.

Yaya kake tabbatar da inganta aikinka? Inda nake tabbatar da inganta aikina, nakan zauna ne na yi tunani abubuwan da ya dace na yi don in inganta aikina. Nakan ɓata lokuta wajen gabatar da tunanin inganta aiki, sannan na samu na samar da tunani mai kyau daran inganta aikina.

Wanne irin fim kake son kallo? Na fi son kallon fina-finan nishaɗi. A zahiri ina son fina-finan nishaɗi, fina-finan barkwanci. Na fi kallon fina-finan barkwanci gaskiya, saboda fina-finan barkwanci suna ɗebe min kewan abubuwa da yawa suna sa ni nishaɗi.

Kana fin son fensir ko alƙalami? Na fi son amfani da fensir saboda idan nayi rubutu da fensir zan sami kilina, zan samu abin gogewa na goge. Idan kayi rubutu ba daidai ba zaka sa abin gogewa ka goge shi. Kuma alƙalami idan kayi rubutu alƙalami baya gogewa.

Nawa ne yawan danginku? Muna da dangi da yawa. Gaskiya muna da dangi da yawa. Danginmu za mu kai mu talatin. Danginmu mu talatin ne sosai. Don danginmu muna da yawa. Danginmu mun kai mu talatin. Muna da yawa a danginmu.

Kana ci, kana fin cikin tufafi, kana ki fi cikin tufafi, kana fi cikin tufa tufafi, eh, nakan, nakan fi ce, fi ci tufafi sosai.

Yaushe kake yin wanka? Ina yin wanka da safe. Wani lokacin in yi wanka da rana. Wani lokacin ina yin wanka ne da dare. Na kan yi wanka ne da safe ko da rana ko da daddare. Ina iya yin wanka a kowane lokacin da na ji jikina yana buƙatar yin wanka.

Kana shan madara? Eh, ina shan madara. Shan madara abu ne mai kyau saboda musamman yan da madara take da daɗi kuma take gina lafiya. Ina son shan madara sosai. Ina shan madara da safe. Madara yana da matukar mahimmanci a gare ni Eh, ina shan madara. Shan madara abu ne mai kyau saboda mahimmancin da madara take da daɗi kuma take gina lafiya.

Kana jurewa barkono mai yaji. A gaskiya ban cika jure barkono mai yaji ba saboda yanayin zafinsa. Barkono mai yaji yana da zafi sosai, sabida haka bana iya cika jure ma shi. Bana jure barkono mai zafi sosai gaskiya. Zahiri bana jure barkono mai zafi sosai.

Abin da kake ci a gurin aiki? Abincin da na fi ci a gurin aiki, nakan iya cin shinkafa ne da nama a wajen aiki. Abinci da nama yana ƙara min kuzari wani lokacin nakanci. Abincin da ke da gina jiki kamar su doya, ina cin abinci mai nauyi sosai.

Kana koyan wata, kana koyan wata yare? Eh ina koyan wata yare. Ni Bahaushe ne ina koyan Turanci. Nakan koyi Turanci a madadin wani yare. Na fi son in iya Turanci a madadin wani yare. Ni Bahaushe ne ina koyan Turanci.

Yaya kake magance matsalolin zana matsalolin aiki? Nakan zauna in yi tunani tukuru in san tayin da zan ɓullo wa matsalolin aiki, saboda ba na son in fuskanci matsala a aikina shi yasa na kan bi aikina a hankali saboda guje wa matsaloli.

Wane irin kiɗa kake son ji? Gaskiya ni Bahaushe ne, na fi son kiɗe-kiɗen Hausa. Kiɗe-kiɗen Hausa ina jin daɗin shi, ina son waƙoƙin Hausa, ina jin daɗin kasancewa na Bahaushe. Ina jin kiɗe-kiɗen Hausa ne, ba na jin kiɗe-kiɗen Ina jin kiɗe-kiɗen Hausa.

Menene yake sa ka dariya? Abin da yake sani dariya shine abubuwan raha. Wasanni. Abubuwan idan ina wasa nakan yi dariya sosai, musamman idan wasan da nake so ne nake birgen wasan tana min kyau. Idan ina wasa wasa tana min kyau, nakan yi dariya sosai.

Sau nawa kake yin taro a mako? Ina yin taro ne sau ɗaya a mako. Banci ka yin taro akai-akai ba. Duba ga yanayin inda nake zama. Danhaka ina yin taro ne kawai sau ɗaya a mako. Ina yin taro ne sau ɗaya a mako.

Kana kuka lokacin yankan albashi, kana kuka lokacin yankan albashi? Bana yin kuka lokacin yankan albashi, sai dai amma bana jin daɗin idan aka yanka mun albashi. Bana jin daɗi sam-sam nakan kasance cikin ɓacin rai. Bana jin daɗi gaskiya.

Kana iya duba lambar QR, QR code bana iya, bana iya duba lambar QR, amma sam me QR ba, bana duba lambar QR. Gaskiya bana duba lambar QR, amma sam me lambar QR ba.

Kana da manufa na wata-wata? Eh, ina da manufa na wata-wata. Ina da manufa na wata-wata sosai. Musamman idan wata-wata ya zo nakan yi ƙoƙari in ƙirƙira wani abun da zamu yi domin sama makaina hutun wata. Ina ƙirƙirar makaina hutun wata.

Ina kake ajiye makullin ku? Ina ajiye makullai ne a cikin ɗakina. Nakan ajiye makullai a cikin ɗakina. Ina ajiye makullai a ɗakina. Akwai wuraren aje makullai. Nakan tanaji gurin da nake aje makullai in ajiye a ciki.

Yaya kake magana da abokinka? Idan ina magana da abokina, nakan mai magana ne cikin raha da annashuwa domin abokina abokin wasana ne. Mu kan yi magana da shi cikin raha da annashuwa. Mu kan yi faɗa, mu kan yi magana cikin wasa. Muna magana da abokina ne cikin wasa.

Kana iya tuƙin mota? Eh, ina iya tuƙin mota saboda ina da mota. Dole in koyi mota wani lokacin idan direba baya nan nakan tuƙa mota ta, ta kaina. Wani lokacin idan direba baya nan nakan tuƙa mota na ne da kaina saboda in samu in je inda zanje akan lokaci.

Kana iya jefa dutse nesa? Eh, ina iya jefa dutse nesa. Nakan yi ƙoƙari in dage in jefa dutsen da ƙarfi na, saboda ina da ƙarfi sosai. Nakan jefa dutse nesa sosai gaskiya. Na iya jefa sosai, na iya jefa sosai. Nakan jefa dutse nesa ya nisa da ni sosai.

Wane irin yanayi kake fin so? Yanayin da na fi so, ina son yanayin sanyi gaskiya. Jiki na yana buƙatar sanyi sosai, shiyasa nake finsa lokacin sanyi. Ina son yanayin sanyi sosai. Na fi son yanayin sanyi. Ina son yanayin sanyi. Na fi son yanayin sanyi.

Eh, ina tafiya da sauri, ina tafiya da sauri sosai. Wani lokacin ma nakan haɗa da gudu ne ina tafiya da sauri. Gaskiya ina son yin tafiya da sauri. Ban cika ma yin tafiya a hankali ba. Totali na, na fi yin tafiya ne da sauri. Nakan yi tafiya da sauri idan ina tafiya.

Yaya kake jagorantar mutane? Ina jagorantar mutane ne ta hanyar kyautata masu. Ina son in kyautata ma al'ummana. Ina kyautata wa mutane sosai ta yadda za su ji dadin zamantakewa na da su Nakan kyautata wa mutane sosai ta hanya kala kala.

Yaya teburinku a wurin aiki yake? Teburinmu a wurin aiki teburi ne mai kyau don ba ma barin teburinmu ma ya lalace. Teburinmu ƙiran dining kamar dining haka yake teburi ne mai kyau ƙiran dining. Muna da teburi mai kyau a wajen aiki.

Kana shan ruwan ƴaƴan itace? Eh, nakan matse ruwan ƴaƴan itace in sha ruwan zalla. Shan ruwan ƴaƴan itace kan zame min kaman shan lemu. Nakan sha ruwan ƴaƴan itace in zuba su a kofi in sha, nakan matse su in haɗa su guri ɗaya.

Me kake yi lokacin da kake jin damuwa? Lokacin da nake yin damuwa, na kan yi ƙoƙari in ƙirƙiro ma kaina wani wasanni, dazan kau da makaina da damuwa. Na kan ƙirƙiri wani wasanni, in tashi in ƙirƙiri wani wasan da zai kau da min damuwa da zan samu nishaɗi sosai.

Kana iya ɗaure ƙulli? Eh, ina iya ɗaure ƙulli. Na iya ɗaure ƙulli sosai. Na iya ɗaure ƙulli, kuma na iya kwancewa, na iya ƙullawa. Wani lokacin nakan ƙulla ƙulle-ƙullen abubuwa kamar su leda, igiya. Nakan ɗaure leda da igiya sosai.

Wane irin ƙasa gidanku yake? Ƙasar gidan mu ya kasance ja ne ya kasance kalan ja. Ƙasar gidan mu ta kasance ja ne. Wacce ƙasa muke da shi? Muna da ƙasa ja a cikin ƙasar gidanmu. Ƙasar gidan mu ta kasance ja ne.

Kana sanya agogo a hannu? Eh, eh ina sanya agogo a hannu. Na kasance nakan sanya agogo sosai a hannu. Ina sanya agogo a hannu sosai gaskiya, saboda dubu lokaci nakan sa agogo a hannu saboda duba lokaci ba sai na tsaya na duba waya ta ba.

Kana buga rubutu da sauri? Eh, ina buga rubutu da sauri zahiri saboda yanda na saba da type da na saba da buga rubutu a waya na. Na dade da ina amfani da waya na, har na koya yanda ake yin rubutu da sauri. Ina yin rubutu da sauri sosai gaskiya.

Kana shuka tsire-tsire a gida? Eh, ina shuka tsirrai sosai a gida. Ina shuka tsirrai, ina shuka flawowi, flawowi, nakan shuka tsirrai, tumatur, abubuwa kaman su kuɓewa nakan shuka su duk a gida. Ina shuka tsirrai sosai a gida.

Wane lokaci kake wanke kayayyaki? Lokacin da nake wanke kayayyaki, lokacin da nake free, lokacin da nake, lokacin da nake ba na aikin komai. Idan na samu lokacin da ba na aikin komai, nakan zauna in wanke kayayyaki na saboda lokaci ne da na samu makayi na huta ba sai in iya wanke kayayyaki.